Ina fara aiki kullum idan na tashi da sassafe abin da nake fara yi zan yi sallah idan nayi sallah zan zo in yi azikar idan nayi azikar sai in yi karatun Alqur'ani idan nayi karatun Alqur'ani girma sai in zo sai in fara wanke toilet idan na wanke toilet tas sai in zo in saka abinda za'a tsani in tsana ruwan tas in wanke bangon toilet sannan sai in fito sai in fara shara idan na fara shara shara na shara ko ina da ko ina amma fa duka aikin nan da nake bayani ina yin shi ne da ƙarfe ina fara aikin nan ne da ƙarfe takwas na safe sai in shashara gida idan na shashara gida sai in zo in yi mofen in kakkaɓa kujeru in shiga in shasharo ɗakuna suma idan na share in yi mofen sannan idan na gama sai in fito sai in zo in in yi mofen na tsaka gida da na ɗakuna idan na gama sannan sai kuma in zo in fara tattaro kayan wanke wanke in yi kayi kayen ajiye komai inda ya kamata sannan sai in zo in yi wanke wanke idan nayi wanke wanke na gama sannan sai in fara ƙoƙarin yaya za ai bayan in sharo ɗaki idan na sharo ɗaki sannan sai in zo in yi mofen na ɗakin da sauran su in kunna turaren wuta idan na kunna turaren wuta sai in zo in sai in zo in tafi ƙofar gida shima in share shi in kakkaɓe in komai da komai dai. Gaskiya ina fara aikina ne ƙarfe takwas kuma da yake ina da sauran aiki idan na fara aiki na ƙarfe takwas in zuwa ƙarfe tara da rabi na gama duk abin da nake yi sannan in fara shirin tafiya wurin aikina idan na fara shirin tafiya wurin aikina shima zan samu in yi wanka saboda dattin da na ɓata jikina da shuran aikin gidan nan idan nayi wanka sai in zo in shafa mai in yi cleansing ɗin fuska ta in shafa powder in yi kwalliya dai da ake yi ta mata ta yau da kullum bayan nan sai in shirya sai in saka kayana wanda dama na riga na wanke su na goge su sannan sai in zo in saka sai in shirya sai in fita in tafi wurin aiki idan na fita na tafi wurin aiki kafin in kai bakin titi da nisa tsakanin mu da gidan mu idan na isa bakin titin nan sai in tsaya jiran bus da za ta kai ni wurin aikina wani lokacin na ɗauki minti biyar ko minti goma kafin in samu motar da za ta kai ni wurin da zani idan na samu mota ta zo sai mu tafi ah sai in tafi wurin aikina ina yi sauran aikin sai in fara shiga in yi sign in sign in na zuwa sannan in yi sign in na zuwa sannan sai in ɗauko form popular file file ɗin da aka ajiye mana da za mu cike sai in ɗaɗɗako in ci cike sannan sai in ci gaba da wannan aikin nawa idan na gama kuma lokacin ta shai shima muna ina sa masinjojin wurin mu su share wurin feshi mofen idan suka share suka yi mofen ni kuma sai in zo in haɗa file file ɗina in mayar da su can ciki idan na mayar da su can ciki ina zuwa sai in yi sign out idan nayi gama sign out ɗin sannan sai in ƙoƙarin fitowa daga wurin aiki zuwa bakin titi idan na fito daga wurin aiki zuwa bakin titi sai in jira har in samu abin hawan da zai kawo ni gida nakan ɗauki minti biyar shima ko kuma goma wani lokacin kuma ba a kai ba kafin in samu abin hawan da zai ɗauke ni ya kawo ni gida.

Wasan da na fi so shine wasan ɗan maɗanin ma'aƙa, ko kuma wasan ball na ƙwallon ƙafa wanda za a tara mutane da yawa su ji na buga ƙwallo. Ƙwallon da za mu buga kuma ta kasance mai ƙwari ce, ta fata. Ba wadda muna bugawa ba tana ci mana ƙafa. To gaskiya na kasance mai son wassunan, ina son wasan ƙwallo, ina son wasan tafa-tafa wanda ake yin taɓi ko da ɗaya ka, ka kashe, ka juya sai kuma aka kashewa. Saboda wannan wasan na tafa-tafa wasanni ne dogan zango da tarihi wanda mutane da yawa mabani kaɗai ba suna son shi, yara da kuma manya. Kuma lokacin da muna yara bamu da wasan da muka fi so si wannan wasan na tafa-tafa wanda ake yin taɓi da hannu. Zaka ba ɗan uwanka hannu sai ka kashe, sai a yi waƙa-waƙa, sai a juya, sai aka da kashewa. To haka ne wannan wasan yake shine wasan tafa-tafa na taɓi da hannu ake yin shi. Ana haɗuwa ne da mutum biyu ko uku da ka juya ka kashe da wancan sai ka ƙara juyawa, sai ku tafa, sai ku ƙara kashewa da wancan, sai ƙara juyawa, sai ku tafa, sai ku kashe da wancan. To majority zai siya mutane da yawa suna son wannan wasan na taɓi. Sallan kuma ina son wasanni, wasan ƙwallon ƙafa saboda wasan ƙwallon ƙafa shine inda za mu fi son shi saboda wasanni exercise zaku tada jini ku. Wasan ne exercise da zaku buga ƙwallo, haɗe yan uwanka ko kuma yan uwanka wanda zaku tada jini. To shi ya sa kuma ana hira, ana tafiya, ana haɗuɗu shi ya sa ya kasance ana mintsa jini sosai a wajen ƙwallo. Musamman ma idan na samu sabo ƙwallo me kyau irin tafatan nan wadda idan mutum ya halba ta ba za ka ji, ba ta ci shi ya tsan ƙafa ko irin wannan ƙwallon ina sata. Don yanzu haka ina sha cara kuɗina in sayi na a yi min ɗuka tatar waje mai tsada wadda zan ji daɗin amfanin da ita da ni da abokan wasan ƙwallon mu na ƙafa. Wasan ƙwallon mu na ƙafa in sha Allahu da na gama taba tsakar kuɗin nan zan fashe asusu na zan bayar asalin wannan ƙwallo wadda ke da daɗin bai zawa saboda lokacin da na fi so a yi wannan wasan ƙwallon ƙafa shine da safe. Da safe wurin kasas safe wurin ƙarfi takwas. Wani lokacin ma ba a kai ƙarfi takwas da ƙarfi bakwai muƙi fita da rana ta fara fitowa kuma za mu dawo mu gida sai kuma mu koma da yamma baya la'asar shima muna buga wannan ƙwallo da mu da abokan ƙwallon mu. Wanda wasan ƙwallon ƙafa yake aiki tsakanin daban-daban mutum biyar wanda zaku buga ba a saka raga idan ƙwallon min ta shiga cikin raga to kai ne ka ci. Idan kuma ƙwallon bata shiga cikin raga ba to ba kai ne ku ka ci ba. To haka za a tabba zawa asamo inda sikeli suna suka ci. Duk wanda suka ci zasu kasance cikin farin ciki da jin daɗi suna ta mamman saboda sun ne su ka ci wannan wasan ƙwallo.

Yanda nake koyan sabuwar fasaha, shine a duk lokacin da naga sabuwar fasaha ta zo, ina jajircewa inga cewa na koya sabuwar fasaha. Nakan shirya, in tafi idan makaranta ce, ina shirya wa in tafi makarantar da ake koyawannan, sabuwar fasaha. Ina natsuwa, in diba cewa ta ina ne zan fara, koyan wannan sabuwar fasaha, yanda wannan sabuwar fasaha, ba za ta bam wajen koyon ta, sannan kuma zan koya abin da ya dace, abin da ake so a koya ɗin. Farko, a lokacin da sabuwar fasaha ta zo, zan tanaji kayyakin amfani, wanda zan koyi wannan sabuwar fasahar. Musamman, idan ko ɗinki ne haka, a'a, ko saƙa ce, zan tanaji kwarashi, zan tanaji sufo na, sannan kuma zan tanaji zabubuwa. Yanda zan je a koya mun wannan sabuwar fasaha, ta, koyan saƙa ta kwarashi, ko kuma saƙa ta sufo, ko kuma saƙa ta injin saƙa. Shi kuma zan je in samu kuɗina, in je in siyo wannan injin saƙa, in zo a koya mun wannan sabuwar fasaha. Yanda zan samu in iya. Idan kuma a misali, ba saƙab bace ba, ɗinki ne shi kuma na keke, ko kuma yanzu bitwok da ake yi, to shima zan tanaji duwatsu na, da zare na, da allura ta, in je in diba sai na-in-in sa ido, in kalla yanda za a koya mun wannan bitcoin ɗin. Idan aka koya mun kuma, zan aje hankali na, in gane yaya aka yi shi, sai in zo in fara kwatanta wa. Inda ke da gyara, in nuna ma mai koya mun wannan sabuwar fasaha ta bitwok, sai ya gyara mun. Inda kuma nayi dai-dai, suna yaba mun, saboda, sau da yawa gaskiya ni in aka koya mun abu, kaina yana saurin ɗauka, kuma ina gane wa, in natsu in yi wannan abun mai kyau. Kaman sabuwar fasaha ma ta koyan kwamfuta, ita ma, nakan samu kwamfuta, mai kyau wadda zan samu, in nema malami wanda ya san harka kwamfuta, shima in sabuwar fasaha ce ta software ko hardware, za'a natsaddani a koya mun. Sannan zan zauna in fahimce ta, yanda ya kamata, yanda ya dace. Sannan kuma akwai wasu sabbin fasahohi yanzu, wanda za kaga suna yawo, kamar na yin abayoyi, kamar ɗinkin rigunan yara ƴan kanti, wanda idan aka ɗinka su, mutum ba zai taɓa cewa ma ɗinka su ake yi ba. To su ma, nakan kwantar da hankali na, in koyi wannan sabuwar fasaha ta koyan ɗinkin yara, da kayan ƴan kanti, wanda idan aka yi, mutum ba zai taɓa cewa wannan ɗinka shi ake yi aka yi ba. Zan sa ido na in ga ina ne kwarakurai suke a in gyara. Inda kuma ba ƙurakurai, zan dage in yi wannan aikin nawa, yanda ya dace, yanda ya kamata. Sannan kuma akwai wata sabuwar fasaha, da ta shigo, ita ce ta kwalliya makeup. Ita ma tinda naji an ce makeup, sai na zauna na ce to ya kamata ce gaskiya na koyi wannan sabuwar fasaha ta makeup. Sannan sai na je, na tambayi wadda take koyan makeup ɗin, ta gaya mun abubuwan da zan siyo ta rurrubuta mun, kamar su kayan kwalliya, eyelashes, powder me gari, foundation, sosan blending na, foundation, gazal, jambaki, em, sunscreen, dai duk abubuwan da ake amfani da su wajen yin kwalliya. Idan na je na siyo, zan ce mata na siyo, su ne? Eh za ta diba, za ta tabbatar mun cewa eh waɗannan abubuwan su ne, abubuwan da kika siyo wanda ake buƙata. Wanda ake buƙata, zan ce to shi kenan. Alhamdulillah. Sai in zauna a hwara koya mun wannan sabuwar fasaha ta makeup, da ladabi, da biyayya, da girmama wa. Saboda shi ma malamin da yake koyar da kai abu, in dai ka naso, ka cimma abin yanda ya dace, to ka yi mashi biyayya, ka kuma nuna cewa kai ba kumai bane koyo kazo.

Yanda, yanda nake kula da gashin kaina, ina matukar kula da shi gaskiya. Da yake gashin kan nawa sai da na gwada shi, na ga wane irin gashin kai nake da shi. Da naga gashi na low porosity hair nake da shi, wanda mayika abin na saura abu biyar na daɗewa bai shiga a kan ba yana daɗewa bai shiga a kan ba amma kuma idan ya shiga yana daɗewa bai fita ba. To idan na kwance kaina ina wanke kaina duk bayan sati biyu nake wanke kaina. Duk bayan sati biyu ina wanke kaina. Idan na wanke kaina kafin dai ma in wanke ina samu aloe vera in gogoga mishi. Idan na gogoga mishi ina rufe kan a leda yayi kamar minti talatin. Idan yayi haka sai in ɗauko shampoo na sai in zo sai in wanke kaina. Idan na wanke kaina tas-tas sai in kawo conditioner sai in sa. Idan na sa, idan na saka conditioner ɗin shi ma nakan kawo leda sai in rufe kannawa da wannan conditioner ɗin. Idan na rufe kaina da ita sai in ɓatta tai kamar minti talatin. Idan tayi minti talatin sai in zo in wanke. Idan na wanke na tsantsani kaina sai in kawo mai na wanda kalar gashi na yake bukata argan oil nake amfani da shi ko kuma jojoba oil. Amma kafin nan sai na fara sa moisturizer na pink oil in shashshafa a saman kai. Idan na shashshafa sai in zo kuma in ɗauko wannan oil ɗin argan oil ko kuma jojoba oil sai in shashshafa. Idan na shashshafa daki-daki yana shiga cikin kunfulla-kunfulla kowane kitso sai na bi na shashshafa mashi mannan. Kowane kitso sai na bi na shashshafa mashi mannan saboda gaskiya ni da kitso nake wanke kaina shi ya sa. Idan na bi turyan-turyan kowane kitso na shafafa mashi mai sai in, sai in zo gaban kaina shi ma in shafa mashi mai. Idan na shafa mashi mai sai in ɗaura kaina. To haka nake kula da kaina gaskiya. Duk sati biyu nake wanke kaina amma duk wata nake kitso saboda ina wannan abin da tsarin da ake ce ma launcher retention saboda an ce ba'a tara gashi da yawan tsifa da yawan kitso. To nakan yi wata ɗaya ko fiye da haka ban yi kitso ba. Amma ina kula da kaina ina tsaftace shi. Ina wanke shi duk bayan sati ɗaya ko kuma sati biyu. Da kitso nake wanke shi a kaina. Idan kan ya tsufa bayan na gama yana buƙatar kitso to ina tsefe wa. Idan na tsefe kuma sai in samu mai kitso sai tayi min kitso. Na mai kyau amma ba manya, ba ƙanana ba. Bana son ƙananan kitso saboda yana tsifiyomin da gashi. Akan mun zane ne ko wivun manya-manya wanda za su yi min daɗin kula da kaina. Sannan kuma nakan bi kaina in shafa mashi mai duk bayan ina tsallake duk bayan kwana biyu, cikon na ukun ina ƙara shafa ma kaina mai ko da ban wanke shi ba. Ina bu-buɗa in saka mishi hair moisturizer. Farko dai ina fara spray ɗin shi da ruwa. Idan nayi spray ɗin shi sai in zo in, in kawo wannan hair moisturizer na pink oil sai in shashshafa. Idan na shashshafa na ji ya jiƙa a ciki sai in kawo oil ɗin argan oil ko kuma jojoba oil sai in bi da shi. Idan na bi da shi idan ya kasance ranar wanke kai, kwance kaina ne don ko kwance kai zan yi dama sai na, sai na yi moisturizer na shafa mashi mai daga baya sai in zo in wanke wannan kanna, wai in kwance wannan kannawa. Idan na kwance zai kuga shi fes sannan kuma baya ƙi tsaye yi ba. Ba da mar lokacin da zan kwance kai na saka mishi wannan hair moisturizer ɗin kuma na saka mishi mai. Sai kaga na, na, na wanke kai, na kwance kai na hankali kwance ba tare da ya cicin kuce ba sannan kuma ba tare da ya kakkaɓe ba. Musamman yanzu lokacin da ake lokacin sanyi gaskiya ina matukar kula da kaina ta hanyar yi mishi kitso, ta hanyar wanke shi duk bayan sati ɗaya ko sati biyu, ta hanyar shafa mashi mai duk bayan kwana biyu cikon na ukku da, da abin nan, da pink oil moisturizer daman da argan oil da jojoba oil saboda su ne mayikan da nake amfani da su wajen kula da kaina saboda.

Na fi son naman kaza. Gaskiya naman da na fi so shine naman kaji. Ko na Hausa ko na Turawa ko duk wacce irin kaza yana matuƙar min naman kazar saboda ina jin daɗin shi yana sa ni farin ciki. Musamman idan nayi sa'a ta wurin gyrashi an gyra shi da kyau tun daga wurin an tsaftace shi tun daga wurin yankan kajin bayan an gama an fige sannan an wanke shi tas ya futa an zo an tafasa wajen tafasawa ma an saka kayan ƙamshi musamman kamar irin su citta, tafarnuwa, kori, coriander da dai sauran kayan dai spices, bay leaf kayan spices masu ƙamshi an tafasa shi duk wannan ƙarnin ya fita sannan kuma ya kasance an soya shi kafin a saka shi a miya. Musamman kuma dai nafi son pepper chicken pepper chickin shi ne bayan an tafasa nama an tsaftace shi ake zuwa a soya shi bayan an soya shi kuma a ɗauko-- bayan an soya shi kuma a ɗauko-- a ɗauko shi a so-- a jajjaga tarugu tattasai a sa magi da albasa da tafarnuwa da citta a sassoye cefanen nan sannan a kawo wannan naman soyayye da aka soya ai ta motsawa ai ta motsawa duk wannan cefane da magi magi su liƙe a jikin nama. To shine da ake kira pepper chicken to ina mataƙar son wannan naman ina kuma jin daɗin shi. Da dai kuma ina son farfesun nama amma shi farfesun naman wanda aka yi Roman shida dan ƙauri ƙauri ya kasance kuma an tsaftace shi shi ma wajen farfesun an saka kayan ƙamshi bana jin wannan ƙarni da ƙasnin yana tashi irin na nama. To gaskiya na fi son naman kaji. Kajin ma musamman na Turawa ko na Hausa ko dai ma wacce irin kaza. To hakika ina son naman ta ina son naman ta sosai da sosai. Ina son naman kaji. Kajin Turawa da kuma kajin Hausa ko kuma naman kaza a saka shi a miya. Bayan an soya shi a soya kuma a saka shi a miyar ja ya dan jiƙa cikin miyan nan. Musamman ma fifike. Ina son fifiken kaza a cikin naman kaza da wuya saboda suna ɗaukan magi. Pepper chicken ne za'a yi sunfi kwasan kayan miya da kuma magi. To shi ya sa na fi son naman pepper cikin na haƙarƙari da kuma wuya da sauran kuma sassan jikin naman kaza ɗin.

Gaskiya bana yin waƙa cikin zuciya tunda ni ba mahaukaciya ba ce ba. Bana yin waƙa cikin zuciya koma a fili, gaskiya ni ban ma yin son waƙa ba. Saboda sai in kaza na kai ta waƙa cikin zuciya sai ka ce wani wanda bashi da hankali ko kuma kanshi ya farce gaskiya bana yi. Ni asalin waƙa ma ban fa yi waƙa ba gaskiya. Waƙa ba ta dame ni ba. Ballanta na har in zauna ina rarraye da waƙa a cikin zuciyata gaskiya bana yin haka. Amma dai in yi hidimomi na, ina kullum amma ban san waƙa ban san waƙe-waƙe. Ballanta nayi wasu ya kasance mun har in ce in zo in wata waƙa cikin zuciya. Ina daganin ma abota san waƙoƙin wanda su ba abin da ke cikinsa sai waƙa ko tafiya suke sana tafiya suna waƙoƙi. In zaune suke sana tafiya suna waƙa. Domin gaskiya ba mana da lokacin dazan zauna in riƙe, yanda, ake, ake yin waƙoƙi gaskiya bana yi. Ina dai in yi dindimuna gaskiya. Ina daganin wasu suna zauna suna waƙa cikin zuciya amma in karatu ne shi gaskiya ina zauna in yi shi cikin zuciya. Amma ban da, ban da, ban da waƙoƙi gaskiya. Ba su da niyya kwata-kwata ma ba ma a ziciya bane. Ba ma abociyan san waƙa ba ce ba. Ba ni abokiyar san waƙa ba ce ba ne kwata-kwata. Bana, bana son yin waƙa. Ballai har a zo a ce wai ina yin waƙa cikin zuciya sai in ga kama ba basiti ba basigidi. Kai kaɗai ka zama kai ta waƙe-waƙe cikin zuciya. Wani ma ai zai iya cewa toh wancen yana ga bata da lafiya ko kuma ta samu tabin ƙwaƙwalwa ko kuma ta haukace. In ba haka ba Mei ya kai na in zauna ni kaɗai in kamo in sa muri in ƙanye kuma in tayi waƙa cikin zuciya? Toh dai in yi wannan waƙa cikin zuciya ai gara na fito nayi ta a fili. Gara a ce a fili na fito ne waƙar ya kuma sauƙi saboda gaskiya duk wanda ya ga ni yanzu yana waƙa cikin zuciya bazai ɗauke ni cewa ni mai hankali ba ce ba. Toh shi ya sa bana, bana yin waƙa gaskiya. Ya sa bana son yin waƙa. Ba ma bana son waƙa ballanta na har in zauna ina yin ta cikin zuciyata. Wannan shi ne abin da nake so in faɗa maku gaskiya saboda ni ba na son in yi ƙarya. In wata ce za ta iya cewa eh ina waƙa cikin zuciya ko da kan ba ta yi. Ba ma gaskiya ne. Ba wata waƙar da nake yi a zuciyata.

Ina farkawa kullum da karfe huɗu na asuba. Yanda idan na tashi a lokacin, zan samu inyi addu'ar tashi daga bacci. In ambaci Allah, sannan in je in wanke hannuwa na, so daga baya ina hannun yaro na. Sannan idan nayi haka, sai in tashi in je in yi alwallah. In zo in gabatar da sallah nafila. Koda raka'a biyu ce in yi wuturi, sai in ci gaba da addu'o'i na, in jira fitowaralfijir. Idan na jira fitowa alfijir, ya fito sai in tashi in yi sallah raƙa'atanil fajir. Idan na yi, ita ma in zo na ci gaba dayin tasbihi. In jira sallah asubahi, in sallah asubahi tayi, sai in je in yi sallah, sai in dawo in yi azkar. Dayake ni gaskiya ban kasance ina komawa bacci ba da safe. In dai na riga na tashi na farka ƙarfe huɗunnan, na dare to gaskiya na gama bacci. Sai dai kuma da rana in Allah ya sa ina da rabo, sai bacci ya zo ya ɗauke ni. Amma bana komawa bacci da safe bayan yi sallah asuba. Bana komawa gaskiya in ci gaba da hidin dumuna na rayuwa na yau da kullum. To shi ya sa gaskiya ƙarfe huɗu nake farkawa. Kuma idan kin ji daɗin wannan lokacin da nake farkawa daga bacci, in dai huɗu tayi, kamaan an tsunguleni nake tashi. In je in yi, in jira tashi da haɗari nan, ina don da motsi na. Ƙarfe huɗu daidai nake farkawa bacci kuma ina kwantawa da ƙarfe tara zuwa goma. Dalilin da ya sa nake kwantawa bacci da ƙarfe tara zuwa goma, domin in samu damar da zan samu damar tashi ƙarfe huɗu nan, don dare cikin ina farkawa bacci ƙarfe huɗu. To shi ya sa nake samu in kwanta da wuri, bana jira sai ƙarshen dare zan kwanta. In zo kuma in je in farka ƙasa da huɗu da na yi sallah asuba, ta gagareni. To shi ya sa nake kwance, nake kwantawa da ƙarfe tara zuwa goma. Ƙarfe huɗu nake tashi. Wani lokacin kuma idan na makara zan iya wuce ƙarfe huɗu ko kuma irin in kai ƙarfe uku da rabi ɗin. Oh yeah! Ko kuma idan in kai ƙarfe huɗu da rabi, idan na yi latti kenan, to shi ne nake kai wannan lokacin. Amma idan ban yi latti ba gaskiya, huɗun nan dai ƙarfe huɗu na tashi kamar an doke ni. Haka nake farkawa daga bacci. Dai dai wannan lokacin in tashi kuma in ci gaba da huɗoɗi na. Idan ƙarfe bakwai ta yi, in yi kalace, in ci gaba da hidin dumuna na rayuwa na yau da kullum. Da kuma ayyukan gida wanda ba a rasa ba. Tunda Allah ya ba mu himma sai in yi. Idan kuma ina son in ɗan shiga internet sai in shiga. Intanet in ɗan rasa abubuwa sai kuma mu gaggaisa da mutane. In ɗan tallata kayayyaki na a group ne ko kuma a group WhatsApp ne ko a status WhatsApp ko kuma in je Facebook ko kuma in je Facebook in yi tallata a can. Saboda ina tallata kayana sosai a online gaskiya ba laifi ina tallata kayana a online.

Ina cin abincin dare da ƙarfe takwas da rabi bayan sallar isha'i shine lokacin da na fi cin abinci. Da ƙarfe takwas da rabi to lokacin zan zubo abinci na sai in ci saboda bana son cin abinci a ƙarshen dare idan na kwanta sai ya yi mun bake-bake a ciki na shi yasa nake ƙoƙari indai an gama abincin gida to da ƙarfe, da ƙarfe takwas zuwa takwas da rabi na fi cin abincin dare. Na dade ƙarfe tara amma dai ƙarfe takwas da rabi shine dai dai lokacin da na fi cin abinci. Sai kaman kasance ne kullum da daddare ana mana tuwon daran, ana yi mana tuwon dara kullum da daddare to shine nake samu sai in zuba in ci. Ana mana miyoyi daban daban, wata rana ana mana miyar agushi, wata rana ai mana miyar taushe, wata rana ai mana miyar zogale, wata rana kuma miyar kubewa busassa, wata rana kuma ai mana miyar ɗanyar kuɓewa. To su ne, su ne abincin daren da ake mana tuwon kuma ana mana tuwon masara. Wani lokacin kuma ana mana tuwon simo, wani lokacin ana mana tuwon shinkafa, wani lokacin kuma ana mana tuwon dawa. Ya danganta da duk abin da muka samu, duk abin da akai mana gidanmu bama rainawa ko tuwon dawa ne muna ɗauko abin mu mu ci hankalin mu kwance muji tamkar nama muke ci saboda mu ba mu da rainin arziƙi. Duk abin da muka samu muna ci mu samu mu cika cikin mu, mu cika cikin mu da shi amma miyar da na fi so gaskiya ina son miyar agushi. Idan na tashi cin abincin dare na da ƙarfe takwas da rabi idan miyar agushi ce Allah Allah ma nake in samu takwas tayi ina gama sallar isha'i in je in zubo wannan miya agushi saboda ina son miyar agushi saboda idan za a yi mana miyar agushi ana sa mana kifi, a sa ganda da kuma nama shi yasa nake son miyar tana man daɗi sosai da sosai. Wani lokaci kuma itama miyar gyada ina son ta. Duk radda akai mana miyar gyada ko har waɗanda ba sa son cin tuwo za ka ga sun zauna sun ci wannan miyar gyada saboda miyar gyada itama na daɗi idan ma an saka mata nama tan ta ƙwashi irin ƙashin da mu taushi ake siyo mana a kasuwa da tsokan nama saimu yi sai a yi mana wannan miyar gyada a yi tuwon shinkafa ko kuma tuwon masara. Amma in tuwon dawa ne ba ma yin miyar gyada sai dai muyi miyar kuka ko kuma anyi miyar ayayo ko kuma miyar kuɓewa shine su ne miyar da nake, miyo yin da nake ma tuwon dawa. Shine miyin da nake yima tuwon dawa ɗin mu. To, Alhamdulillah muna jin daɗin komai da ake dafa mana gidanmu. Shiyasa ma ba ma wasa da ƙarfe takwas tayi zamu samu zuwa takwas da rabi an gama abincin dare zamu zubo wannan abincin dadin nama da ake mana ko tuwon kakani ko tuwon masara ne ko tuwon dawa ne ko tuwon dane wune ko kuma tuwon semovita. Inason tuwon semovita amma bana son ya kwana na fi son daidai lokacin da aka yi shi sai a ci shi dan gani nake tuwon semovita kamar saki yake yi kamar yana saki tuwon semovita shi yasa na fi son kullum in ci shi sabo ba, ba tare da ya dade da yi ba. Sai inga da ya kai wani lokaci ya kwana kamar yana saki gaskiya shi yasa ban cika son in ci ɗumamen tuwon semovita ba. Na fi son ɗumamen tuwon masara ko kuma ɗumamen tuwon shinkafa to su ina son su gaskiya saboda yanayinsu baya canzawa. Duk da dai wasu ma za ka ji sun ce, za ku ji sun ce basa son ɗumamen tuwon dawa to ɗumamen tuwon dawa sai dai in ba ka iya yin shi ba idan ka iya yin shi ya tuƙu ya ji gari to ko sati nawa ne sai yayi maka bama za ka gane cewa wannan tuwon, tuwon dawa bane saboda wasu suna yin shi ne lakatafita kuma basa ba shi wuta basa bari ya dahu haka suke saukewa.

Eh ina shuka wasu kayan a gida saboda ni gaskiya na tashi cikin rana kullum ko da yaushe saboda nakan yi shuka kayayyakin da zan iya samun gwangwani a layyahu da sauransu. Dan yanzu haka ma, da sauransu irin su ogu, alayyahu, gwaba, aloe vera, duk ina shukawa gaskiya saboda ni na fi matukar son shuka tsirrai na da kayan itatuwa tsiran kayan itatuwa shiyasa nake shuke-shuke na gasuwa a gida. Yanzu haka abin da nake so in samu ma wuri na lambu, lambu. Lambu zata zo a ina shuka tsirrai da suka shafa kan samu bakuna. Duba damu, anjima za ka shuka irin sun mangwaro, gwaba, irin su mangwaro, gwaba, abin nan, shuwaka, zugali da sauransu sune tsiran da nake samu ana shi shukawa gaskiya. Shiyasa yanzu haka fata nake Allah ya taimake ni in samu babban wuri wanda zai zama matsayin lambuna wanda zan je in shuka kanasa, alayyahu, lettuce, mangwaro, kanya, gwaba, agwaluma, zugali, tafasa da dai saurayen kayan tsirrai. Kayan tsirrai, toh gaskiya ina so, ina so sosai, ina, ina shuka kayan tsirrai a gida. Yanzu haka ma gawata aleo vera can aka kawo min ita ma na ƙara dasa ta dan ina matuƙar jin daɗin amfani da ita. Muna taimawa kama maƙauta idan wani ciwo ya same su, sai a zo ansa an riƙa shafa wa. Ni kuma ina yin amfani da ita gaskiya. Alhamdulillah an yi amfanin naka, na yau da gobe muna yi da ita saboda ka ga da ita naki wanke kai na. Ko da yaushe in zan wanke kai zan gyara gashina to ina gyarawa ne. Ina amfani da wannan aleo vera ne da ita nake amfani domin gyaran gashina. Shiyasa a kullum nake so in samu babban wuri wanda zan riƙa, shuke-shuke. Na hankali wancan matsayin lambu wanda zan samu in riƙa shuka haske. Kamar hada tattasai, attarugu da su magarya, aful ina shukawa. Lokaci bayan lokaci ina fitowa dai ina ɗan sassi da kayana saboda nan wurin da nake ɗan samu in shuka tsafan ba shi da girma. Wani lokacin ma wasu abubuwa a robobi ne nake samu ina shuka su saboda rashin wadatar wurin shuka tsirrain. Amma in sha Allahu Allah ya hore nan na samu kuɗi zan saya mini masifa babban harabar wadda zan zagaye ta wadda zan riƙa shuke-shuken kayayyakin tsirraina. Dan ni mutunci ne san ma haihu su haihu hannu ma ina so to kawai dai don bani da manyan gonaki da zan je in yi shuka in yi noma. Shiyasa dai kawai nake shuka tsirran kayan tsirraina iya gida. Hada abin nan ina shukawa da gwaba, da lemun tsami da kuma ɓauri. Shi ma ina shuka ɓauri saboda ina jin daɗin shi kuma yana saurin fitowa sannan na sami iri zakin gaske wanda nan da nan yake fitowa yayi ya-iya kuma ya nuna ɗakin zakin ke gare shi yanda kuka san an barbaɗa siga haka wannan ɓauri yake. Sannan kuma ina son in shuka gwanda. Ina, na shuka gwanda, gwanda ta turawa. Ita ma ina shuka ta kuma kuma ina da gwandar Hausa wadda na shuka a gidana. Ina da gwan.

Ina taimakawa mutane ne da abubuwan da suke bukata wanda basuda shi kamar abinci ko sutura haka ko kuma abinsha haka ruwa da dai sauransu. Ina duba inga mutum meye yake bukata. Idan naga yana buƙatar abinci to ina, ina taimaka mashi in samu abinci ko kaya, abinci ko dafaffen abinci ko kuma ɗanye in aika mashi dashi yanda zai samu ya dafa ya ci kayan shi. Wani lokacin kuma ina dafa ina wani lokaci kuma nakan ba su sutura kamar wadda na ɗan saka bata tsufa ba sosai. Naga suma suna bukata basuda ita to ina ɗauko wannan sutura sai in, sai in basu. Wankakka gogagga wani lokaci ma har in fesa masu turare. To amma yanzu musamman dai abinda mutane suka yi bukata sadaka abinci saboda ana cikin wani yanayin na tsadar rayuwa. Abgaskiya ina taimakon mutane da abinci dafaffe wanda na dafa ina ɗan samu ina sanma su yanda bazan iya kara ba suma su ɗan saka ma wa ƙoƙoƙo salatus sallah abinci. Saboda ita sadaka an ce idan mutum baida shi ka taimaka mishi sadaka tana maganin musuƙa. Har kaga wani yana cikin kunci bashida abinda zaici. Kai kuma kana da abinda zakaci, kabar abincin nan ya lalace ka barka ba mutum ba. To shiyasa nake samu nake taimaka ma mutane da abinci da abinda Allah ya hore mun na rayuwar yau da kullum. Alhamdulillah. Saboda haka yanzu abinda nafiso shine Allah ya hore mun kafin azumi ma in na samu, na samu wadanda zasu taimaka mana ko kuma ni na samu daga, daga jikina inaso in ringa yan abincin sadaka na azumi domin taimaka ma talakawa wanda basuda shi abinci shi yana masu wahala. Saboda mutane dayawa wasu baka san yanda suke rayuwa a gidansu ba. Shiyasa nake son taimakawa mutane da abinci musamman ko tuwo haka ko shinkafa ko taliya ko koko ko kuma kunu. Da duk wani abinda mutane zasu buƙata ko kuma zasu amfana ina samu ina taimkonsu dashi. Amma yanzu wannan lokacin gaskiya mutane suna matuƙar buƙatar, um, taimako na kyautar abinci fiye da komai. To shiyasa kullum fatana Allah ya bani in ba da. Kullum addu'ar da nake Allah ka ba mu abin daza mu bayar mu ci mu taimaka ma yan uwa da abokan arziki da maƙotar da duk wanda bashida shi. Yana neman abinda zai samu ya rufa ma kanshi asiri. To Alhamdulillah Allah kabamu abinda za mu taimaka mutanen mu da abubuwa, abubuwan daza suci su amfana su ciyar da 'ya'yan su su ma 'ya'yan su su yi farin ciki. Saboda babban tashin hankali gari yawaye mai yara ya tashi bashida abincinda zai basu yaci dasu dashi. To wannan ba ƙaramin ƙalu bale bane ba. Ba ƙaramin abu bane ba. A waye gari ka tashi bakada abinda zakaba yaro yaci. Gashi kuma yaro baisan babu ba. Inda zakace masa babuma zai iya cewa to bani babu ɗan. Zai iya cewa ma ka ba shi babu ɗan. To Allah dai ka rufa mana asiri ka ba mu abinda zamu ci. Ka buɗa mu kuwa kabamu abinda zamu ci har mubawa mutanenmu dan'uwa da abokin arziki. Allah kabamu abinda zamu taimaki mutane muyi kyauta. Allah ya fidda mana jin ƙashi da ganin ƙashi yadda zamu ɗauki taimako mu ba yan uwanmu. Kayi mana budi na alheri kabamu ikon mu zama maƙwabta. Muna yin kyaututtuka muna ba yan uwanmu da abokan arzikinmu da maƙautarmu da ma wasu can waɗan da ba mu san su ba ba su san mu ba. Ko da kan hanya muka haɗu idan muna da abinda zamu basu kuɗi ne daza su sayi kayan abinci mu ɗauko mu taimake su da wannan kuɗin mu basu.

Eh ina da dabbar gida saboda ina da son kiwata kiwatar dabbobin gida. Ina da dabbar gida, muna kiwon shanuwa da rago da kuma akuya. Yanzu haka a cikin wani ɗaki da muke kiwon dabbar gida, ina da shanu guda biyu sai kuma rago ɗaya sai kuma tunkiya guda ɗaya itama, sannan kuma sai akwai akuya. Wadda ba a daɗe da siyo ta ba, danma dai lokacin da aka siyo ta. An yi rashin saa ta rasu wadan su daga baya sai wata cuta ta same ta a fatar ta. Cutan kuma ita ce wadda ke ciccire gashin jikin nan. Gashin jikin ta yana ciccirewa, jafatar ta ke jawur. To gaskiya sai aka samo mata magani aka ba ta, dai ga alhamdulillah gaskiya jikinta ya fara kyau. Jikinta ya fara kyau sosai gaskiya. Dan yanzu tana nan ta yi bulbul da ita. Wurin da gashin ya ciccire ma, yanzu haka ya fara fitowa. Su kuma shanun ana siyo shine ana kiwo, ina siyo shine ina kiwatawa idan sallah ta zo sai in seda sai kuma in ƙara siyo wa su. Ita kuma tunkiyar mun siyo ta ne da za ai layyi da ita zuwa babbar sallah idan Allah ya kaimu ake kiwata wa tunkiyar ta girma sosai dan yanzu wurin shekarar ta ɗaya a nan gidan. Dawaccan shekarar da za a yanka ta sai aka gaba ta jin daɗi a waccen layyar waccan shekarar. Yanzu kuma ta mur mure gaskiya. Sai aka ce to da ita za a yi layyar wannan sallan mai zuwa in sha Allahu. To shin za'ai amfani da ita. Za'a yi amfani da ita to ina da dabbar gida ko kuma ince dabbobin gida saboda bama da yace ba akwai akuya akwai tunkiya sai kuma shannuwa. Shanu ƙwaya biyu sai rago. Sune dabbobin gida danake dasu nake kiwon su a cikin gidan mu. Gasu nan masha Allah suna samun abinci sun ƙoshi sosai suna samun wada taccen abinci kuma na sa ana kula da su ana share musu wuri ana musu hidima sosai gaskiya. Alhamdulillah dan yanzu kowa ya gansu ya san cewa babu yunwa a jikinsu sun ƙoshi sosai sun yi bulbul dasu.

Launin kalar, launin kalar jakar mu ta kuɗi ita ce baƙa ce. Black kallo ce, baƙak kallo ce a ciki nake saka kuɗina. Tana da zip kamar biyar haka. Akwai biyu a cikinta, akwai biyu a gefenta, sai ɗaya kuma a bayan ta. Saboda tana da wasu lafaffun zip guda biyu a cikinta wanda idan ka saka kuɗi babu wanda ya zama akwai kuɗi a cikin wannan jakar haka. To ina jin daɗin amfani da wannan jakar gaskiya sosai. Ita ce jakar kuɗina launin ta kuma baƙa ce. Ina jin daɗin amfani da ita, nakan je unguwa da ita, nakan je kasuwa, nakan je suna ko kuma gidan biki haka da sauran su. Ko kuma tafiye-tafiye na, na wajen kasuwanci na, wajen saro kaya da sauran su. To Alhamdulillah don nan mu tabbas mu ke amfani da ita. Bakar kallo ce. To ina yana, san da gaskar gaskata da ba ta da sauran ɗaukar gaskiya. Idan ba mu ke ƙugura man da muke amfani, shi in tattaɓa ƙugure sosai shi in samu man folish shi in mata soro.

Murya ta gaskiya ba ta da ƙarfi sosai. A hankali a hankali ce. Ba ni da irin ƙatuwar murna na yi gwong gwong gwong. Ba ni da ita gaskiya. Murya ta a hankali. Idan wani lokaci zan yi magana ma wasu sukan ce basa jin abin da nake cewa saina ɗaga murya ta. Murya ta a hankali take. Ba ni ƙarfi da ciki. Ba na da ɗaga murya. Da na da murya ta tasa wadda ba ta ɗaga hankali ba. Ni ko magana nayi, ba na yin kuskure da saurinsa gaskiya. Ya samu can nan ɗan lokaci sai suke cewa ke kina da sanyin murya. Muryarki ba ta da ƙarfi. Ba ta sana shiman murya ta. Wai ba ta da ƙarfi. Wai ba na da gon gori ɗin murya. Wai ke ta, anyi na yi tunanin wai shi gon gori ɗin murya in aka haifi maza ba mata ba. Na yi tunanin wai yawanci maza, maza su suke da ƙatuwar murya. Mata ko murya su sau da yawa za ka ji ta dai-dai, dai-dai take. Silent take. Ba ta da ƙarfi sosai gaskiya. Ba fanɗere take. Ina jin daɗin murya ta. Anyi nan ɗan lokaci ko voice note ne a WhatsApp. Na kan ƙara kunna voice note na. Ina ƙara ji tattausan murya ta mai lausa da ba ta da ƙara. Sannan take da zaɓi kuma a hankali a hankali. Sai dai a in ba na komai na kan ɗanko tsofaffin voice note da na yi na da. In dauko su, inzo in bi diba. In ƙara saurara wa in sa earpiece In ƙara saurara wannan murya ta wa. A wasu suke cewa su ai ba su iya yin voice note. Zu su saurara wa wasu naji murya su ji babu ɗaɗi. Ai su ni dai lafiya lau naka ji ɗaɗin murya ta. Saboda na sanya na take dai-dai, dai-dai take. Ba ta da wannan gwang-gwang ɗin. Shi saboda murya ta a hankali a hankali take. Ba ta da hayaniya ko tashin hankali ko kuma ko kuma ɗaga murya. A hankali nake magana kuma ko faɗa ne. Ban iya yin faɗan nan na tashin hankali ba. Wannan zan ta ɗaga murya. Hankali dik ya bi ya tashi. A'a, a hankali nake ɗaga murya ta. In yi wa wata faɗa ko kuma nasiha. Duk da sauransu wadda za ta amfani mutum. To haka nake yi gaskiya. Ba na ɗaga murya ta sosai.

Eh ina share gida sau uku a rana, sau da farko dai idan na tashi da sassafe nayi wanka, na ci abinci nayi kalaci. Na abun kari, na je tu abinda zan fara yi shine in ɗauko tsintsiyata in daidaita ta sai in yi kayayyaki kwanonin dake tsakar gida da wanda suke ɗaki in kai su wajen wanke wanke. Sauran kuma kayayyaki na sawa zan linke in saka su a wadirof in dai kasance gidan komai ya tabbata safe. To sai in ɗauko tsintsiyata sai in zo in fara shara. Abin da nake fara akwai ɗakuna wurin guda bakwai a gidanmu. Abun nan inda nake fara sharewa zan share ɗakin mama ta in share shi tas in kakkabe in gyara gado in kakkaba kujeru. Sai in je ɗakin baba na shima in kakkabe mashi gado in gyara kujeru, in yi mashi kayyayyi in share shi fes sannan sai in je sauran ɗakunan gidanmu na baƙi da na ƴan uwana da suke fana suma ina zuwa in share in kakkabe in yi musu kayyayyi sannan sai in dawo ɗakina nake bari a ƙarshe sai in zo shima in share shi tas in kakkaba kujeru. In yi mofin duk wurin da yake bukata a goge saman TV stand, kujeru haka in goggoge su sannan in zo in kakkaba kafet, santa kafet shima in na kakkabe in kakkaba footmat na bakin ƙofar ɗaki da ake takawa in na kakkabe sai in zo in share. Da na share sai in yi mofin. Idan na gama mofin sai in je in koma kicin shima in kakkabe, in haɗo kayayyakin wanke wanke in kai wajen wanke wanke shima in yi mofin, in goge saman gas, kuka, in yi mofin ɗin ƙasa. Idan na gama sai in dawo tsakar gida. Tsakar gida ma na kan zo in share shi tas. Idan na gama share tsakar gida kuma sai in zo in samu in yi mofin na tsakar gida sannan sai in koma toilet shima in share shi tas. Idan na gama na share shi na wanke sai in koma in share zaure. Haka nake yi shima in na share shi fes sannan to sau uku dai nake share gida. Yanda na yi ɗin nan shima in na share da safe da rana ma sai in zo shima dai in share tsakar gida da ɗakuna, da ku'ina, da ku'ina, da zaure, da kicin. Hakama da na yamma shima in share tsakar gida, da zaure, da kicin da rana. Idan na kaso korido dai in sha share tas. To haka tafiya ina share sau uku a rana saboda bana son ƙazanta. Ina son tsafta gaskiya a ko da yaushe saboda ni mutum ce mai tsafta bana son datti shiyasa nake share gidana sau uku a rana. Safe, rana dare. Safe in share, da rana in share da yamma haka kamar wurin bayan sallar la'asar shima sai in samu in share shi fes kuma ƙwal na ke sharewa ƙofar gidan mu ma da an ganshi kowa ca yake kai muna da tsafta saboda ko da yaushe ƙofar gidanmu fes, fes, fes, kal, kal, kal, kal, kal. Ko hakko tsunke baka gani. Damamu yara sun zo da yake sassafe ganin shi tsabta to basa yadda su yi mana wata ƙazanta a ƙofar gida suma su na kiyaye wa.

Da datti. Gaskiya so-so biyu a sati. So biyu a sati nake-- so biyu ko so uku a sati nake kakkaba ƙura. Saboda bana son ƙura yawa, taruwar ƙura tana ja min tari da mura. To shiyasa duk sati nakan kakkabe ta so biyu ko so uku. Ina ma fara yayyafa ruwa saboda kan ƙurar ta tashi sosai, sai in sa abin gogewa, sai in-ta gogogewa nau'in ƙura. Ta saman kujeru ce, tawa drop ce, fanka ne, TV stand ne, da duk wani kuloko da ƙura take shiga ina bi in share shi, in kakkabe. Da kuma yana ta ɗaki itama yana da abin cire yana, ina cire ƙurar yanannan shi ma da a sati so biyu. Shiyasa da wahala ka zo ɗakina, ka iske wannan yanar ta taru sosai saboda duk sati ina share ta, ina kakkabe wannan ƙura so biyu a sati. Alhamdulillah, gaskiya ko'ina a gidana za ka ganshi neat, babu ƙazanta, babu datti, babu wasu-- wata dauɗa gaskiya. To ina ƙoƙari ina gyara gidana yanda ya kamata ina tsaftace shi ta hanyar kakkabe masu ƙura da share ƙura so biyu, so biyu ko so uku a sati. So biyu ko so uku a sati kuma duka ɗakunan ma na gidanmu haka nake yi musu. Ba iya ɗakina nake kakkabe wa ba, zan je in share ƙurar ɗakin mamana, sannan itama idan na share ta fes na cire mata ƙurar yana. Shi ma ina zuwa ɗakin babana, shi ma in share, in cire mai ƙurar yana. Sannan kuma in je ɗakin ƴan uwana da suke kwana tun da maza ne, ba su da kula da za su kakkabe ƙura, shi ma ina zuwa in taimaka musu, in kakkabe musu, in shashare musu. Saboda gudun taruwar datti. To haka ina zuwa keyewa in kakkaba ƙura. Sannan zan bi ina zuwa in cire yana, in kakkaɓe ƙura, da komai da komai. Haka, um, a corridor namu, shi ma ina zuwa in kakkabe masu ƙura, in share shi fes, fes, kal kal, gaskiya alhamdulillah. Muna ƙoƙari wajen kula da lafiyarmu da kuma tsafta ta hanyar kakkaba ƙura ko da yaushe. Dan yanzu haka zuwa gobe shi ma yana daga cikin rana, ranar da za ta zagayo wadda nake, nake shashare ƙura so biyu a sati. Gobe ma in sha Allahu da na tashi na gama duk abin da nake, zan ɗauko tsintsiya, da ruwa, da duk wani abu da zan zo in samu in share ƙura. In sha Allahu zan ɗauko shi in yi amfani da shi. Alhamdulillah ina ƙoƙarin share ƙura a sati so biyu, so biyu. Shiyasa ko da yaushe wadrof ɗina, kujeru na za a gan su fes kamar ma ba a hawan su. A cewa ake yanko kujerun ku da kuma kayan ki kayan gadon ki ba sa tsufa. Ba su san cewa kawai yawan share ƙura ne da nake yi ba. So biyu a sati bana wasa. Tsaf nake yi musu, in kakkabe fes, fes. Haka nake gyara ko'ina yanda ya kamata.

Eh muna sanya safa kullum musamman yanzu lokacin sanyin nan da ake yi. Sanyin nan da ake yi dole ka sa safa in ba ka sa safa ba ƙafarka za ki lalace ta yi fasau kuma ta yi kaushi. Saboda sa safa yana da matuƙar muhimmanci. Na farko za ka kare kanka daga tsiranci fita tatsirara. Sanan na biyu kuma za ka kare kanka daga samun sanyi. Na uku kuma za ka kare kanka daga samun dattin ƙafa ko kuma fasau ko kuma wani abu da sauransu. Shi yasa nake matuƙar son sa safa. Bana wasa da safa duk inda zan tafi zan saka safa ta. Da daddare in zan kwanta ma zan sa safa. In kana son safa da ka tashi da sassafe za ka cire safa za ka ga ƙafarka ta yi fes fes ta yi shar shar shi yasa nake son safa. Musamman a yanzu lokacin sanyi. In sha Allahu ni ba zan taɓa rayuwa ba tare da ina sa safa ba saboda safa abu ce mai muhimmanci wadda take kare mu daga, daga datti da kuma ƙazanta da kuma sanyi. In kana jin sanyi sosai to ka sa safa. Don yawanci sanyi ta ƙafa yake farawa da kai. Shi yasa kullum nake sa safar ƙafa nake sa safar hannuwa. Ina da safuna kala kala. Ina da jar safa, ina da baƙar safa, ina da safa blue, ina da safa mai ruwan toka, ina da safa fara, ina da safa mai ruwan chin chin bane, ina da, ina da mai ruwan anta. Su ne nake sawa inyi duk abun da nake so da su. Na gida in yi aikace aikace na inda ƙafakuwa na ba za su ɓace ba. Ina kuma da safa hannu doguwa wadda daga yatsan hannu hanyar hankalcen hannuna take don tafi kare ni daga sanyi. Alhamdulillah yanzu ina mataƙar jin daɗin amfani da safuna na da nake da su. Yanzu haka ma ga wata can ban kai ga fasata ba na siyo ta sabuwa ce fil cikin lida. Ita wannan safar tawa ina jin daɗin sata saboda tana da kyak fanfanke aka yi lek aka ɗelle haka a kanata sannan a ƙafan kuma aka lek. Da ita nake amfani da ita. In sha Allahu duk lokacin da na shiga kasuwa naga wata safa ta burge ni ina sawa. Sannan ina da safuna da nake sasu a lokacin sanyi, ina da safunan nake saka sanya su a lokacin damina, ina da safunan nake sanya su a lokacin zafi. Yanzu in zafi ya fara ina samun safuna fashion ne masu ɗelles haka masu sharashara su nake samu ina sawa ina yin gayuna da su. Mutane da yawa suna yaba min suce "Kai, gaskiya wannan safa taki tana da kyau wai ina kike siyo su?" Saboda son safar da nake yi ma yanzu order su nake yowa. Ina yi order safuna na masu matuƙar kyau da aminci. Ina siyo su a kasuwa wasu kuma ina yin order su a China. Ina son safa sosai musamman wadda take sharashara in lokacin zafi ne ita nake sawa. In lokacin sanyi ne kuma ina da wasu kidid kidid wayanda suke da kauri su nake sawa domin su mun maganin sanyi su kare ni daga sanyi. Sannan kuma ina da wata safa da nake so wadda haɗe take ma wando. Wando ne mai safa nake sa a buna. Idan na saka ina daɗewa ban ji sanyi ba. Sannan ina da wata shaf-safa shuɗiya ita kuma ta yi kyau sosai. Eh, yellow yellow ce wadda irin kamar ka sa irin tight ɗinnan skin color. Tana haɗewa da kalar kayan jikina sannan kuma tana haɗewa da kalar fatar jikina. Yanzu haka ma dana ƙara samun wasu kuɗi in sha Allahu zan je kasuwar Ekitin bu akwai masu baza safuna gwanjo masu kyau gumama. Su ma zan je in samo waɗannan safuna wanda zan zo in riƙa gayu da su. Yanzu haka abin da nake so ina da wasu takalma kambos amma idan zan saka su lokacin damina ina samun safa mai kauri haka nake samu su. Wannan safa mai kaurin da nake saka musu da ita nake yin gayu. Mutane kowa yana tambayata "ina kika samu wannan safa mai maganin sanyi? Don Allah idan kin ganta ki siyo mana mu ba ki kuɗin ko riban nawa ce zan ɗora miki." Na ce "Kar ku damu." In sha Allahu ni ma mai son business ce idan na je naga safuna zan siyo sannan kuma zan saka muku wa'yannan safunan a farashi mai sauƙi da rahusa ba tare da na cika muku kuɗi ba. Yan da za ku samu kuma ku siya ku kare kanku daga sanyi, da faruwar sanyi, da lalacewar jiki, da lalacewar ƙafa da sauransu in sha Allahu.

Eh ina jin tsoron ƙwarin, amma ƙwarin, ba wai ƙwarin gida ba, irin ƙwarin rikannan na daji musamman dai kunama ita ce babban ƙwaron da nake jin tsoron shi. Amma dandai su kyankyaso, su tururuwa, su kiyashi, su kiyashi, su ƙwari haka, gaskiya bana jin tsoron su. Shi ma kyankyason kawai dai bana son ya taɓa min jiki ne saboda an ce yana da ƙwayoyin cuta a jikinshi shiyasa nake jin tsoron ya taɓa min jiki. Amma inde ne saya yakedani bana jin tsoron shi. Kunama ita dama uwa ce saboda idan ta cije ka babu daɗi, za ta saka maka dafi wanda zaita maka zafi ba za ka taɓamancewa da wannan dafin ba. To shiyasa nake jin tsoron kunama. Amma kyankyaso shi kawai tsoron ƙwayoyin cutar da zai baɗa min idan ya taɓa min abin da zan ci ko kuma ya taɓa min jiki shine nake tsoro. Inda na je su liffaƙe shi sun ce kyankyaso yana yaɗa cutar cancer da kuma cutar ƙoda shiyasa nake jin tsoron shi bana son in ga ya zo ya taɓa min abin ci ko kuma wani kayayyakin amfani na. Shiyasa a kullum duk abin da dare yayi zan rufe kwanoni na zan ɗauke su in lulluɓe. Bana barin su wurin da kyankyaso zai zo ya ɓata mun kwanoni ko kuma ya hau mun kwanoni ko kuma ya fada min cikin abinci ko kuma ya fada min cikin ruwan sha ko kuma wani ma'aikaci na ba. To shiyasa nake jin tsoron kyankyaso. Amma kamar su cinnaka haka da su tururuwa da su gyare gaskiya bana jin tsoron su. Sai dai kuma kunama ita ina jin tsoron kunama saboda tana da dafin ta yana da zafi wanda idan ta cije ka za ka rasa inda ke maka daɗi. Amma kyankyaso shi kawai tsoron ƙwayoyin cutar da zai baɗa min idan ya taɓa min abin da zan ci ko kuma ya taɓa min jiki shine nake tsoro. Nai zanbar na miƙe aka samu aka ɗauko takalmi aka kashe ta. To Allah ya sa bani da raban wahala da ina da raban wahala to da wannan kunama a fuska za ta ɗana ma sai abin da Allah yayi. Duk da dai dama akwai lokacin da cikin zafi ana kwanciya ta taɓa cizon ɗan gidan mu wanda har yanzu bai ƙara yadda bai ƙara kwana a waje ba saboda jin tsoron kar kunaman nan ta ƙara cizen shi. Ni ma haka kuma, ina matukar jin tsoron ta. Wani lokaci cikin zafi ta fi yawo saboda ita ma tana jin zafi sai ta ce bari ta fito ta sha iska idan tayi arba da kai da tsautsayyi a kusa da kai to ko wannan kunama ba za ta rage maka ba sai ta cije ka cizo iya cizo. To shiyasa wani lokaci in kitchen naje nake haskawa tsoro na kar kunama ta ɗahi a wani wuri ta je in saka hannuna taɗalla mun ci-ci-ci taɗalla mun cizo. To amma bana tsoron tururuwa, bana tsoron kiyashi, bana tsoron gyare sannan kuma bana tsoron wa'innan ƙwarin wa'inda ake ce ma 'yan matan Kaduna ko kuma wasu kuma suna ce masa ci ci-ci-ci ba ƙiba ko kuma yaro baƙashi ake ce masu to su ma gaskiya bana jin tsoron su. Kuma su ban sani ba ko suna sakin ƙwayoyin cuta su ma dai bana son su taɓa mun abinci ko kuma wani abu na wa. Amma dai gaskiya ina matuƙar jin tsoron kyankyaso ya taɓa mun kayayyakin amfani ko kuma abinci na ko kuma wani, wasu kayayyaki da nake amfani dasu. Shiyasa kullum nake kiyaye wa. Alhamdulillah. Amma dai ita kunama gaskiya ina matukar tsoron ta duk inda take ma ba zan zauna ba saboda ita idan ta cije ka sai ka gane kuran ka. Shiyasa nake taka tsantsan da duk wurin da zamu haɗu da kunama, ko daji haka ko kuma gona da sauransu. Amma dai cikin gidajen mu ma ana samun kunama, amma sai dai cikin zafi. Ita ma an ce, idan zafi yayi zafi, tana buƙatar ta fito ta sha iska. To shiyasa nake jin tsoron, wannan kunama.

Eh ina, ina shuka tsirrai a gida musamman irin, irin su mangoro guava, aloe vera, kankana sai kuma ina shuka gwaba sannan kuma ina shuka mangoro apple. Ina, ina, ina shuka tsirrai a cikin gida saboda ni gaskiya mutunci ne san shuke-shuke na tsirrai a cikin gida. Dan ma dai bani da babban fili ko kuma gona haka ko kuma lambu da zan je in shuka wannan tsirrai na wa, shi yasa nake zama a cikin gida in shuka kayana gwaba ce ko kuma aloe vera ko kuma alayyahu ko ogun duk ina da wannan shukar. Ogun ɗin ghana ma ina shukawa saboda ina son shuke-shuken tsirrai. Yanzu haka ma na siyo wani mangwaro dashe wanda aka ce yana saurin fara ƴaƴa ba tare da ɓata lokaci ba. In sha Allahu, so nike in samu a dasa a gida saboda son ts-- shuke-shuken tsirrai da nake yi. Wani lokacin na kan ji ina ma a ce ina da gona ko babban wuri wanda zan samu in je in maida shi matsayin lambu, in shuka mangwaro, tattasai, tarubu, albasa da kuma alayyahu da su ogan da su tumatur da su kabewa. To matsalan ba na da babban wuri amma kullum ina wurin Allah ya taimake ni in samu babban wuri wanda zan samu in riƙa shuke-shuken tsirrai, kayan itatuwa musamman ma kamar su mangwaro da kuma gwaba Ogun ɗin ghana ma ina shukawa saboda ina son shuke-shuken tsirrai. Yanzu haka ma na siyo wani mangwaro dashe wanda aka ce yana saurin fara ƴaƴa ba tare da ɓata lokaci ba. Idan na shuka sai in kai suka fito suka ƴaƴa, kira masu siya sai su zo su siya. In suka siya suka ban kuɗin sannan sai in yi hidimomi na, na yau da gobe. Yanzu haka ina buƙatar in shuka ɓaure amma saidai bani da wurin da zan shuka ɓauran nan. So nike dai Allah ya hore mun in samu wuri babba haka sai in shuka ɓaure, in shuka banana ayaba sannan in shuka mangwaro da kuma gwaba. Sannan kuma ina son in shuka apple da kuma mangwaro apple da magarya apple. Haka nake so in yi in sha Allahu. Allah dai ya hore mana ya bani babban fili wanda zan siya in riƙa wannan shuke-shuken a ciki saboda ni mutumce mai son shuke-shuken tsirrai a gida. Yanzu haka ma ina da aloe vera wadda ta girma sosai saboda da ita nake amfani wajen wanken kai.

Ina jagoranci mutane ta hanyar gaskiya da amana. Duk abin da ya kasance zan jagoranci mutane da shi, ina saka gaskiya da amana ciki. Bana wasa, bana cuta, bana zalunci. Duk abin da na kai kasance zan jagoranci mutanen da zai kawo masu cigaba, to shine abin da nake amfani da shi. Sannan mutane kuma ina kyautata masu, ina nuna masu hanyoyin da za su samu su ƙaru a kan hidimominsu. Shi ya sa mutane suke son in jagorance su. Duk abin da ba daidai ba ne ba, ina ma mutane bayani akan shi sannan kuma su yadda su amince su gamsu. Yanzu haka an ba ni wani muƙamin Assistant Shugaban ofis ɗinmu saboda sun yaba da yanayin da nake jagorantar mutane da gaskiya da amana. Duk abin da mutum yayi ba daidai ba, zan kira shi cikin lallemi da biyayya, in mishi bayani, in ce mashi haka za ka yi, haka za ka yi. Ka daina kaza, ka daina kaza. In ka yi kaza za a samu matsala. Idan ba ka yi kaza ba za a samu damuwa. Sai ka ga suna ta gode min suna shimun albarka. Yanzu haka ma akwai wasu, wasu muhimman bayanai wanda na zaunar da su wanda zai kawo ma waɗannan mutane da nake jagoranta cigaba. Kuma da na gaya masu abubuwan sun yi murna, sun amince, sun yi farin ciki. Suka ce lalle haƙiƙa ke shugaba ce ta gari. Wadda kike jagorantar mu kina ba mu shawarwari masu kyau. Duk abin da ba daidai ba kina nusa da mu. Duk abin da yake daidai kina ƙarfafa mana gyiwa a kan, a kan yi. Sannan duk wasu kuɗi da aka ba mu aka ce in raba ma wadanan mutanen da nake jagoranta su ina ƙoƙarin raba masu cikin lokaci ba tare da na zalunce su ko kuma na ci masu ko kwandala. Shi ya sa a kullum suke ba ni girmama, suke girmama ni suke karramani. A kullum ba sa son in kauce daga inda suke saboda wannan mutuntawa da nake musu su ma suna mutunta ni. Yanzu haka akwai kayayyakin azumi da aka turo mun aka ce in raba ma mutanen nan da nake jagoranta. Yanzu haka na lissafa su ko guda nawa ne. Na raba kayan abincin daidai wa daida. Kwaya ɗaya ban ɗauka ba balle in zalunce su. A gaban su na raba suka ce shugaba ya kamata a ce kin ɗanɗebi wani abu da ga cikin kayan azumin nan. Na ce gaskiya ba zan diba ba saboda gaskiya da amana ce ta sa aka wakilta ni in zauna tare da ku. Dan haka wannan haƙƙin ku ne. Na kasa na ba su ko me daidai da daidai. Sugan azumi ne sannan kuma da shinkafa. Sugan azumi buhu biyar, shinkafa ma buhu biyar sai kuma dabino tiya goma. To haka na rarraba masu sannan man ƙwalga da aka bani shi ma na zauna na rarraba masu. Kowa ya samu galan galan guda ɗaya ɗaya, kowa kuma ya samu buhun shinkafa. Sannan kuma, hadda taliya aka ba ni in raba masu da macaroni na azumi. Haƙiƙa ina matukar ta ƙa tsatsan wajen kyautata ma waɗannan mutane da nake tare da su. Yanzu haka kuma akwai shaddoji da za a ba da na salla in rarraba masu. Su ma In sha Allahu zan kwatanta, zan kwatanta adalci ba tare da na cuce su ba. Zan zauna in lissafa su nawa ne in raba masu. Sannan an kawo turama atamfofi wanda aka ce in rarraba wa mutanen nan da nake jagoranta su domin su raba ma 'ya'yan su a matsayin ɗinkin Sallah. Na ce to shi ke nan. In sha Allahu zan sami in zauna in sami almakashi sannan a da taf, a auna, a raba, a ba kowa ba tare da an zalunci kowa ba. Saboda ni bana son zalunci. Ban son cuta, ban son zalunci. Saboda cuta da zalunci ita take mayar da mutum baya. Amma kyautatawa da girmamawa da kyauta da alkhairi da rashin cuta da zalunci da tsoron Allah shi ne yake kai mutum a mataki na gaba. Yanzu haka Alhamdulillah ina fatan in ƙara samun wani muƙami na gaba saboda wannan girmamawar da na ci na mutane da mutunta su tare da karramawa su ba tare da zalunci ba. Sun amince da ni, ni ma kuma na amince da su a bisa yan da nake jagoranta su da gaskiya da riƙon amana. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nikaina ina gode wa Allah ba yaban kai na nake ba. Wannanan abu daga Allah ne. Shi ya ba ni iko jagorantar mutane cikin mutunci da karramawa da amana da girmamawa. Alhamdulillah. Ina buƙatar Allah ya ƙara taimaka mini in ƙara yin gaskiya da riƙon amana. Allah ya ƙara ba ni iko don da zai yi al'amurra na da sauran abubuwa gaba ki daya.

Abincin da nake ci da safe ya shi ne koko da ƙosai, wani lokacin kuma shayi da biredi, wani lokacin kuma doya da ƙwai, wani lokacin dankalin turawa, wani lokacin kuma taliya da wake da manja da yaji nake siyowa a maƙwabta wanda sun iya dafa shi. Ana yanka salad da daɗi yake gaskiya. To wani lokacin shi nake siyowa in zauna in samu in ci. Wani lokacin ma kuma ɗumamen tuwo nake ci saboda ni bana da girman kai, duk abin da na samu ina amfani da damata in zauna in ci shi. Wata rana tuwon da ya rage daddare ne za a ɗumama mana da safe kuma in ci kayana hankali kwance ba tare da damuwa ba ko ɓacin rai. Wani lokacin kuma in Allah ya taimake ni ranar da nake da kuɗi ina ba dawa a siyo mun taliya da manja da yaji gidan baba saboda baba ta iya dafa taliya da manja da yaji. Tamkar kai ne ka dafa, za ku ga ta yi wara-wara, ta yi washar-washar gashi kuma ba ta yin ƙazanta. Tana dafa yajinta mai daɗi tamkar yadda mutum zai daka a gida, sannan tana sa tafarnuwa, tana sa maggi star, tana kuma sa farin maggi shi yasa taliyarta take da daɗi. Idan ka siyo man baka abuƙatar ko jan maggi ka ƙara a ciki. Gaskiya ina son taliyar baba. Yanzu haka yau na so in ci taliyar baba, sai dai matsalar ba ta nan ta yi tafiya. Sai dai da na ga ta yi tafiya, a ƙarshe sai dai na zo na dafa, na dafa indomie ita ce na samu na ci da safe. Indomie ma a ƙarshe na cika mata yaji, amma haka nan dai na daure na ci wannan indomie. Alhamdulillah, yadda kuma buɗi ya samu, shi kuma idan na samu kunun tsamiya ma ina sha, da safe ina yin kalaci da shi. Wani lokacin kuma ba kunun tsamiya muke sha ba, kunun gyaɗa muke samu mu sha da biredi. Ran da Allah yasa muka samu a kayi mana kunun gyaɗa, to ina shan kunun gyada da buredi ina matuƙar jin daɗinshi saboda ga riƙon ciki in na sha kunun aya, kunun gyaɗa da buredi, ina daɗewa ban ji yunwa ba sannan wani lokacin kuma ana mana shayi da biredi. Ranar da aka samu madara wadatatta sai a bournvita sai a sa milo, sannan a kawo sukari a saka, sannan a siyo mana buredin Alice bread wannan buredin nasu mai matuƙar daɗi ga laushi saboda biredin su yana da daɗi, kafin ka samu gidan biredin da suka iya biredin kaman Alliance, gaskiya da wahala. Wata rana kuma ana dafa mana jollof ɗin taliya, sai a ba da a siyo rabin tiyar taliya, sai a zo a kaɗa mana, sai a dafa gaba ƙi ɗaya, ai jollof mai ruwa, da romo-romo, kowa ya samu ya ci. Wani lokacin wannan shine kalacin da nake ci. To ni kusan komai fa in aka ba ni shi a matsayin kalaci, zan karɓa hannu bibbiyu in ci saboda yau da gobe sai Allah bana sa girman kai, ko kuma in ce bana cin kaza, bana cin kaza. Idan koko da ƙosai ma ya samu, shi ma ana siyo mana mu samu mu ci, mu cika cikin mu. Wani lokacin kuma fanke ake siyo mana, ran da kuma muke da wadata muna da fulawa da mai da suga, mu muke yin fanken nan da kanmu. Dan in muka yi yana tashi sosai yayi suɓul suɓul yayi gwanin daɗi. Sai dai mu a cikin fanken mu, bamu sa asfatan, nomal sugar muke sawa, saboda asfatan wani lokacin sai in ta jin tsoro in ce kar yazo ya haddasa mana su ƙwayoyin cuta saboda mu dai dlba mu yarda da wannan abun ba, a sa ɗan kaɗan ace shi ne matsayin suga. Wani lokacin yana da ɗaci, wani lokacin kuma zaka ji sai dai a hakali. To gaskiya ina son kalacin fanke da kunun tsamiya. Fanke da kunun tsamiya yana da daɗi sannan kuma yana riƙon jiki. Shine nafi yin kalaci da shi, wata ranan, ranar da aka samu buɗi. Ranar kuma da ba a samu buɗi ba, ko ruwan koko haka da ƙosai muna samu mu sha mu ci. Sannan kuma ƙosai ina min lokacin yake soyawa. Da yake ita ma ta iya ƙosai, ta yi shekara da shekaru tana yin ƙosan. Shi yasa ƙosan ta yake da laushi ga daɗi. Ita ƙosan nata ma a sama gas take yi gaskiya. A saman gas take yi kosan ta, shi yasa yake da daɗi. Yau ma haka ƙosan ta muka sha da koƙanta. Kokon ta kokin tafi ya ke sannan babu tsami, saboda kullum sabon yi ne ake siyo mana, ake siyo mana shi. Mu alhamdulillah zamu ce ta mana safe, koko da ƙosai ma. Hita zube mana ruwa idan muka sani a buɗe. Wani lokacin anan ba a tufa mu ina bani wayar na haɗa rufe. Ko ƙosan ma idan muka shiga buɗe ba wani lokacin ana tafi ba mu ana bani ƙosan na bugi ɗaya da ɗaya.

Eh na fi son gudu na fanka kaman lamba biyu, saboda ita ce tsaka-tsakiya. Bana son wanda iska yayi yawa, sannan kuma bana son iska kaɗan. Dai dai dai tsaka-tsakiya. Don kuwa jiya da na kunna fanka da zan kwanta bacci, ashe lamba uku na saka. Sai daga baya na ga darta shi na ji ƙarfin yayi min yawa, na yi sauri na falka daga bacci, na mayar da ita lamba biyu. Saboda fankokin da muke dasu a gidanmu, haƙiƙa suna da matuƙar iska. Shi ya sa bana son in sa babban lamba a fanka. A kullum na fi son in saka lamba biyu, saboda fankokinmu suna da iska sosai. Wanda mutane da yawa idan suka zo suna mamakin iskan fankokin nan. Sai su ce "wai wannan iska?" Haka sai ka ce an kunna AC. Na ce musu "mukan haka fankokinmu suke gabaki ɗaya." Fankokin gidan iska ke gare su sosai ba ma kaɗan ba. Yanzu haka dukin da na je, idan na je iskar fankan su sai in ga na raina, ba kamar yadda na muya ke tafiya ba. To shi ya sa bana saka lamba babba a fanka saboda kar iskan yayi min yawa. Lamba biyu nake sawa saboda lamba uku mu ita ce lamba mai ƙarfi sosai, to bana sawa. Lamba ɗaya kuma bata kai lamba biyu iska ba. To shi ya sa nake sa lamba biyu sai in yi kwanciyata. Wani lokacin in na kwanta saboda daɗin bacci, ko falkawa bana yi sai ƙarfe huɗu. Ko da kosau ɗaya bana falkawa saboda daɗin bacci. Saboda fankar tamu tana bada iska sosai. Don yanzu haka ma an kawo min wata fanka na ce gaskiya bana son ta. Na fi saba wa dai da wannan tawa. Tsohuwar wadda take bani iska ba tare da cutarwa ba. Alhamdulillah, ina son fankanmu sosai da sosai saboda tana da ƙwari, tana da quality. Fanka ce ba ta zamani ba da ɗaɗɗace, amma dai yake mai nagari ce. Kullum da an wanke ta aka goge sai ta koma kamar sabuwa. Kaman lokacin nema aka ɓare ta a cikin leda. Ga tanan dai tsaye. Fankar tamu baƙa ce. Baƙa ce da ratsin silba kallo. Kuma doguwa ce ta ƙasa ce. Ba wai fankar sama ba ce ba. Fankar ƙasa ce mai-mai iska sosai. Tun da ake ba a taɓa mata gyara ba saboda amincinta da nagartarta. Don yanzu inda ace zan ƙara ganin irin kamfanin gaskiya ba kamfanin da zan iya amfani da shi. Sai wannan kamfanin fankar tamu mai inganci. Alhamdulillah, idan Allah ya bani kuɗi, in dai ba AC ba banga abin da ya fi mun wannan fankar daɗin iska ba. Yanzu haka na ɗana ta dai dai lamba biyu. Wanda ko cikin dare aka maido wuta, iskan bazai min yawa ba. Zai min dai dai dai yadda zai bani damar jin iska sosai da sosai. Yanzu haka da rana kullum ita nake kunna wa. Idan zahin ranan nan ya take sosai, toda na kunna sai in samu. Nan da nan in fara shan iska saboda daɗinta. Ban son lokacin da bacci yake ɗauke ni ba. Ai fankan nan ina matuƙar ƙaunarta gaskiya. Na fi-na fi son fanka ta kasance lamba biyu. Lamba biyu gudunta ya kasance ba irin gudunnan sosai ba. Wanda zaizo ya ƙware ni ko kuma ya ƙasance yana cutar da ni ba. To Alhamdulillah, fankanmu fanka ce mai aminci wadda ta fi mai AC. Tun da dai bamu da AC, amma ina sa ran idan Allah ya kawo mana buɗi mu samu mu siya, idan ku kuma za ku iya taimaka mana mu siya AC, to ƙofa a buɗe take muna sauraron ku. Allah ya bada iko ku ƙara buɗi na alkhairi. Allah ka ba mu abin da muke so, kuma ya ba ku abin da kuke so gabaki ɗaya. Amma ina son AC sai dai na san yayi tsada da yawa. Ban sa ran ma ina zan samo shi ba. Amma duk ranar da Allah yayi min buɗi, in sha Allahu zan siya AC. Zan saka AC a ɗakinmu, da ɗakin mama ta, da ɗakin ƴan uwa na, da falon mu kuma. Saboda lokacin saukar baƙi suma idan sun zo su samu suriƙa shan wannan iska na AC.

Abin sha da na fi so shine lemon abarba ko kuma lemon gwaba ko kuma lemon kankana. A duk wani lemon dai na zahiri na fruit, ba wanda za a sa tiyara ba ko baby mix gaskiya ina son shi. Musamman a tace abarba ko kuma gwanda ko kuma kankana duka ina son su gaskiya. Ina son kuma kunun aya sannan ina son soɓo. Amma na fi son kunun aya gaskiya wanda ya kasance aya an tsaftace ta, an gyara ta, an kammala ta. To ina son kunun aya sannan kuma ina son pineapple juice, lemon mangwaro ke nan ko kuma in ce lemon abarba. Wanda gaskiya idan ina shan su, ham manta ina nake nake yi. Dan ni ina son pure juice, juice ɗin da aka yi shi da ƴaƴan itatuwa kamar juice ɗin mangwaro, juice ɗin kankana, juice ɗin gwaba, juice ɗin abarba, juice ɗin apple. To duka gaskiya ina son su. Ina kuma shan su sosai da sosai. Dan idan aka kawo min su zan iya shanye jug guda. Musamman ma idan ni na azumi ina son wannan kayayyakin abin sha juice ɗin mangwaro ko kuma juice ɗin kankana ko kuma juice ɗin abarba. Shi yasa ko da yaushe nake samun kuɗina in siyo abarba ta in ajiye wani lokaci kuma nakan siyo mangwaro. Wani lokaci kuma in siyo gwaba. Saboda duk kuɗin da na samu indai na bi ta hanyar bakin titi kasuwa sai na siyo abarba. Saboda a man juice ɗin abarba wani lokaci zan haɗo da kwakwa. Juice ɗin abarba da kwakwa yana da matuƙar daɗi. Shi ne ake ce mana pineapple and coconut juice. Yana da daɗi gaskiya saboda na iya zama in gyara shi in shirya shi. Saboda a jusa ta nake yi, a jusa ta nake. Ina da babbar jusa wadda nake amfani da ita. Na siyo ta da kuɗaɗe manya manya masu tsada. To shi ne nake amfani da wannan jusar in markaɗa kayan itatuwa na sannan shi yake tace min. Dayake jusar babba ce gaskiya. Ita take markaɗawa sannan ta tace min. Iya ka kawai in saka a kofi in kawo kankara in saka. To haka mangwaro ma wani lokaci shi sai na fara dafa shi idan zan yi juice ɗin mangwaro. Idan na dafa shi sai in yayyanka sai in murji. Idan na murje sai in kawo siga sai in saka. In kawo flavor na dai dai kalo ɗin wanda nake so sai in saka. Sai in samu sai in yi juice ɗin nan in saka a fridge. Amma juice ɗin gwaba shi ya ɗan fi ba wahala saboda gaskiya gwaba sai na samu niƙakka wadda ta nuna ni in yayyanka ta sai in markaɗa. Shi yasa juice ɗin gwaba yake min wahala. Amma shi ma fa yana da daɗi. Dan hau wani kauri kauri za ka ji yana yi. Ina son juice ɗin gwaba shi ma. Sannan kuma ina son juice ɗin dai na fi so gaskiya shine pineapple and coconut wanda idan aka samu kwakwa aka kankare bayan sai a markaɗa ta. Idan aka markaɗa wannan kwakwa sai a haɗe ta da abarba sai a markaɗe su sai a tace. Idan kuma a jusa ce kawai zuba su za a yi. Ita za ta markaɗa ita za ta tace. Kawai kofin nan na jikin jusa shi ne a ajiye shi ne ruwan, ruwan juice ɗin za su riƙa zirara. Kawai da sun gama zirara a ciki kankara za ka samu ka ɗauko ka saka. Idan yayi sanyi sai kashe. Idan kuma ba ka son ka saka kankara za ka iya ɗauka jug ɗin ka je ka saka a fridge freezer ka kunna freezer. Bayan mintoci haka kaman minti talatin ko awa ɗaya yayi sanyi. Tunda ni gaskiya bana son juice yayi sanyin nan sosai na fitan hankali wanda zai zo ya dame ni in rasa yanda zanyi. Saboda idan na sha abu mai sanyi sosai in sanyin yayi yawa to yana haddasa mun mura ko kuma tari da sauransu. Shi yasa na fi son sanyi dai dai dai dai wanda ba zai cutar da ni ba. Alhamdulillah ina son juice ɗin abarba na sha. Ina son abin sha na lemon abarba da coconut, da kwakwa, da kankana, da komai da komai. Da inabi a sa da vino wani lokacin idan da aya ma a haɗa a cakuɗa su. Hadda aya ma ina so. Ina son kunun aya shi ma na sha sosai da sosai.

Gaskiya bana raira waƙa a wurin wanka saboda raira waƙa a wurin wanka sai in ga kamar bai dace ba saboda kewaye ba wurin da za ka zauna kana magana bane ba, wuri ne da za ka je ka biya buƙatunka nan da nan ka fito. To shiyasa gaskiya bana raira waƙa a wurin wanka saboda babu kyau yin magana cikin kewaye ko kuma abin da bai dace ba. Ballantana raira waƙa saboda ni waƙa ma ko ba a wurin wanka ba, waƙa bata dameni ma bana son sauraron waƙa. Ko da yaushe na fi son in dai ta hidimomi na, na kasuwa na yau da kullum. Shiyasa ko waƙe-waƙe ma basu dameni ba. Ballantana ace har zan shiga a kewaye wurin da shidaanu suke sannan kuma in rinƙa magana a ciki ai bai dace ba. Gaskiya bana raira waƙa a wurin wanka sai dai kawai da na shiga wanka zan zuba ruwana a buta, in goge sabulu, in yi wankana, in wanke jikina fes has sai na gama ba tare da na ɗauko wani waƙe-waƙe ba wanda basu dace ba wanda zasu kira min shidaanu. Saboda yin magana a cikin kewaye yana kawo shidaanu. Ballantana ace har cikin wanka, wurin wanka na zauna ina ta raira waƙe-waƙe gaskiya hakan bai dace ba, bai dace ba gaskiya. Ba'a magana cikin kewaye amma dai ina dai ƙoƙari in yi wankana ba tare da saɓani ba. In wanke jikina fes, in wanke fuskata, in wanke hannuwana, in wanke ƙafafuwan sannan wani lokaci in kai nama yayi datti ina wanke wa. Amma gaskiya bana da lokacin da zan zauna in ma raira waƙa a cikin, a cikin bayi ko kuma wurin wanka. Shi ya sa ma ko da yaushe gara a ce ma karatu kake to ko karatu ba a yi a cikin bayi a wurin wanka ballantina ka raira waƙa, ka raira waƙa. Ita waƙa in za ka raira ta ka bari sai ka zo a gidanka a tsaka ɗakinka wanda ba ka kome ko kan hanya ba mutunci bane ba a ce an ga mutum yana raira waƙa ko da a kan hanya ne. Gara dai kawai za a ɗauki ma mutum kamar wani mara hankali a ce yana, za a yi kana bayi, kana kewaye ka je yin wanka kuma kana waƙe-waƙe sai ka ce, sai ka ce mara hankali. To wannan ai sai dai mara hankali shine zai riƙa waƙe-waƙe a cikin kewaye ko kuwa wanda bai san mai yake yi ba. Amma ni gaskiya na kan da natsuwa da hankali da sannin ya kamata da na san abin da nake bana yin waƙa a cikin kewaye gaskiya. Waƙa ma kwata-kwata ban fi yayi ba. Amma ta kama dole zan yi gaskiya sai dai in zo a ɗaki in yi wannan waƙa amma ba dai a ceway na zo ina yin waƙa ba a wurin wanka ko kuma a ɓaɗi. Ma kewaye yana wanda wasu suke ce ma toilet ko wurin bahaya ko kuma ɗakin wanka. To gaskiya bana raira waƙa a ɗakin wanka kwata-kwata sai dai in siyo abin da kawai nake yi in fito. Bana raira waƙa, waƙa ma kwata-kwata ni ban fi son ta ba. Ballantana ace na shiga wurin wanka ina raira waƙa sai ka ce bani da hankali de gaskiya ina da hankali bazan taɓa yadda in yi waƙa a wurin wanka ba. Sai dai ko in wata ƙaddara ce wadda ba a fata ta manta ƙila na yi waƙan nan. Amma gaskiya kewaye kawai wurin kashi ne ko kuma wurin fitsari ko wurin da za a je a yi wanka, wurin da mutum zai je ya sauke lalu ranshi ko kuwa buƙatanshi na yau da kullum. Alhamdu lillahi, alhamdu lillahi da Allah yayi ne cikin masu hankali wanda basa raira waƙa a cikin wanka. Damu nan ko ni na ga mutum yana waƙe-waƙe a wurin wanka ya shiga kewaye zan ce kai gaskiya wannan ina gaba shi da hankali ƙwaƙwalwar kanshi ta kwance lamarin shi dai sai a hankali. To shiyasa nake ƙoƙari ina kiyaye duka abin da zai ja min damuwa da matsala a cikin al'amur.

Ina haɗuwa da abokan ciniki a online saboda yawanci gaskiya da sana'oi na, ta yanar gizo ne ke haɗuwa da abokan ciniki na a online. Wasu group group ne muke haɗuwa wanda in na shiga group ɗin na tallata kaya na, su gani su biyo ni suce min suna so. Wani lokaci kuma a Facebook nake zuwa market ɗin Facebook in samu in yi tallata suka ga ana ta biyo na ana ci min za a siya abu wankin ƙafa, za a siya abu wankin ƙafa toh ko kuma huli na haka ko kuma kayan kicin ko kuma haka shaddoji ko lesuka ko atamfofi. Gabaki ɗaya ina tallata su a Facebook kuma akan biyo na a tambaye ni har da rabo na yaran tsema har in samu in yi ciniki in samu masu siya Alhamdulillah. Saboda haka shi ya sa abokan ciniki na nake haɗuwa da su a koda yaushe. Ta WhatsApp ne yawanci gaskiya na fi samun abokan ciniki da abokan hulɗa ta ta WhatsApp. Saboda haka kullum ina zuwa WhatsApp ina yin tallan luka na a group group saboda mun haɗu da mutanen mutunci da yawa waɗanda ba zan iya ƙirga su ba. Waɗanda suke siyan kaya na ba tare da sun sani ba ta online mu ka haɗu kuma muke yin harka arziki Alhamdulillah. Haka muke zaune kuma lafiya ina mutunta su suna mutanta ni suna girmama ni ta hanyar WhatsApp ne. WhatsApp application ko kuma Facebook tanan nake haɗuwa da abokan sana'a ta in siya kaya in sai da mu su. Wani lokacin ni ma kayayyakin da nake sara ta online nake siya a turo mun. Wani lokaci a turo mun da wuri, wani lokaci kuma ba a turo mun da wuri sai a samu delay. Amma bana son delay ɗin saboda delay yana yawan koran mana customers. Na fi son da na siya abu inda hali kawai a ba mai abun hawa ya je ya kai ba ko in ba haka ba sai ki ga wani abun an je an samu matsala. Shi ya sa nake kula da abokan ciniki na nake girmama su. Ina son abokan ciniki na musamman na wallahi ɗan da mutane ne da suka yarda da ni kuma suka amince da ni. Ba su taɓa ganina ba amma suka dankamin dukiyar su suka bani ragamar dukiyar su aka su siya abu wuri na. Shi yasa bana wasa da mutanen mu na online abokan ciniki na na online musamman WhatsApp ko kuma Facebook saboda su ne nafi samun abokan ciniki a can wuririn. Yanzu haka mutanen da na samu ta WhatsApp suna da yawa. Yanzu a Facebook ma ana can ana jira na domin in zo in ƙara tallata wasu kaya wasu kuma sunyi mun magana sun ce min suna so sai ya kasance ba a samun lamba ta. Ba su na manta na saka lambar ta call waiting. Shi ya sa ina tunanin ma wasu suke kira ni ba su same ni ba. Amma dai yanzu na cire call waiting ɗin da na saka lambar ta. Na cire lafiya lau yanzu duk wanda zai kira ni ya same ni ya zo ya siya sana'a ta da kayayyaki na na talla. Yanzu haka ina da wasu takalma roba shoe da zan je in tallata a WhatsApp da Facebook. In Allah ya taimake ni sai kaga na samu masu siya cikin mutunci da aminci da amincewar juna. Shi ya sa nake girmama abokan kasuwa ta. Yanzu haka wata da muka haɗu ita bata taɓa ganina amma ban taɓa ganin ta ba. Amma ta tura min da kuɗi masu ɗan yawa masu tsoka in mata siyayya in aika mata a garin da take. Duk da dai na san cewa a tsorace take tana gudun kar a zo a samu matsala ko kuma a cuce ta. Ni kuma bana cuta bana cutar wa.

Malamin da na fi so shine malamin da yake koya man addini na, yana tsaba ne akan abi mai kyau da kuma mara kyau. Musamman malaman baki, malamai tauhidi, malamai Alqur'ani da sauransu. Su ne malaman da na fi so, su ne malaman da suke sanar da ni addini na, da komai da komai suke koyar da ni, suke koyar da ni ilimin addini da sauransu. Da yadda zan girmama manya, da yadda zan girmama mazarantar mu, shi ya sa na fi son waɗannan malamai mu na islamiya, wa su koyar da mu harkokin addini. Saboda su, harkokin addini da suke koyar da mu shine zai tsayarta dani daga saɓa ma Allah da sauransu. Musamman malamin tauhidi shine kullum yana nuna mani yadda za mu ji tsoron Allah, yadda za mu tsarkake Allah, yadda za mu kiyaye dokokin Allah da sauransu. To shi ya sa na fi son malamin addini. Da kuma malamin pikiho, shi ma yana koya min yadda zan yi ibada, ya koya min yadda zan yi arwala, yadda zan yi azumi, yadda zan yi komai da komai na ibada da sauransu. Sannan malamin Alqur'ani shine wanda zai koya mana Alqur'ani da tajwidi da abubuwa da dama. Saboda komai duk wasu maganganu na rayuwar duniya suna cikin Alkur'ani. To ina son malamai na, na addini. Sannan kuma ina son malamin hadisi ya koya mana Bulugul Maram saboda Bulugul Maram ya shafi kowane darasi. Duk cikin Bulugul Maram za ka ga za a koya maka arwala, za a koya maka sallah, za a koya maka tsarki, za a koya maku sanin, sanin, sanin girmama magabata. Za a koya maka addininka, za a koya maka dukkan wasu lamurori na rayuwar duniya. Sannan ciki za a koya maka zakka, za a koya maka azumi, za a koya maka yadda ake raban gado, za a koya maka komai da komai. To ina son malamin da ke koya mana wannan addini. Akwai malamin mu, Malam Yusuf, yana koya mana Bulugul Maram, ya koya mana yadda za muyi sallah, yadda za muyi raka'atanil fijr, yadda za muyi na filfilin nan, na rana gaba kiɗaya, guda goma sha biyu da sauransu. To shi ya sa nake son malaman mu na addini saboda za su koya mana addini da za mu tsira daga saɓa ma Allah da sauransu. Yanzu haka ma kwana biyu ban je makaranta ba amma ina son in koma saboda kwana biyu ban samu darussa ba. Saboda su malaman addinin nan kullum in ka je ka zauna gaban su za ka kwashi darussa masu amfani. Kullum sabon karatu za ka iske, babu ranar da za ka shirya ka tafi makaranta ba ka ƙaru da wani abu ba wurin wannan malamin. Malamin yana da hazaka, yana koya mana yadda za muyi mu tsarkake Allah, mu bauta mashi, muyi komai da komai na ibada, mu ji tsoron Allah, mu girmama iyayen mu, mu yi musu biyayya, mu girmama makwabtan mu, mu girmama baƙin mu, mu girmana duk wani na kusa da mu, wanda yake tare da mu, mu girmama shi, mu kyautata mashi. Sannan kuma suna koya mana yadda za mu yi kyauta da alheri, da sadaka. Ko ba ka da abin sadaka za ka iya yin tasbihi. Suna koya mana, suna ce mana "Subhanallahi" kana cika ma'auni. Kar a yawaita yin "Subhanallahi walhamdulillah wa la ila ha illallah wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah". Shi ya sa nake son malaman mu na addini saboda suna mana bayani yadda za mu tsarkake zuciyoyin mu, yadda za mu bauta ma Ubangijin mu, yadda za mu zauna da kowa lafiya. Saboda a cikin hadissai ana koya mana yadda za mu dogara da kan mu da kuma cin halak da amfani da halak, da dogaro da kai, da takatsantsan, da tawali'u da sauransu. Da yadda za muyi azumi, da yadda za muyi zakka, da yadda za muyi addu'o'i in kwanciya bacci, da yadda za muyi komai da komai na rayuwar mu, duka ana koya mana. Malamin nan namu, Malam Yusuf, na fi, na fi son malamin yana koya mana addini.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace musamman ruwan inibi, ruwan aful ko kuma ruwan abarba ko ruwan kwakwa ko ruwan mangwaro. Kai da sauran dukkan ruwan 'ya'yan itatuwa ina so. Saboda ni mutum ce mai son ruwan 'ya'yan itatuwa saboda su basa cuta, basa cutarwa. Suna zuwa da zaƙinsu, da ɗanɗanon su. A ƙarshe indai kana da ruwan 'ya'yan itatuwa, ko siga ba sai ka nema ba. Abarba idan aka matse ta aka markaɗe ta, an tatare ruwan za ka ji ba sai ka sa suga ba. Haka mangwaro shi ma idan aka gyara shi aka matsa ruwan ba sai ka sa shuga ba sai dai in ka so. Sannan kuma ina son ruwan 'ya'yan itatuwa na gwaba ne ko kuma na abarba ko na aful ko na komai da komai. Duk wasu ruwan 'ya'yan itatuwa ina son su ina maraba da su saboda suna ƙara lafiya da haskaka fata da sa kyan fata da glowing musamman ma idan ka samu masu tsabta da tsabtacewa. Gaskiya ina shan ruwan 'ya'yan itatuwa. Amma da kuka yi magana, an na ji ba abin da nake so ba shi ruwan 'ya'yan itatuwan nan. Da za a ce a kawo min su yanzu, ai da na ji daɗi. Gaskiya ina son ruwan 'ya'yan itatuwa. Yanzu haka yanda nake kwancan nan a kawo mani ruwan 'ya'yan icen aful. Ai nan da zan wartsake in miƙe in samu in sami kafcece kopi in cika cikina da shi. Saboda ruwan 'ya'yan itatuwa ruwa ne mai amfani sosai a jikinmu da sauran al'umma gabaki ɗaya. Sai dai idan ba ka samu bane za ka hakura. Amma ni na fi son ruwan 'ya'yan itatuwa fiye da komai. Ina son shansu, ina son shan ruwan mangwaro ko ruwan aful ko kuma ruwan rake ko kuma ruwan ruwan zanzam haka da dai sauransu. Indai ruwa na 'ya'yan itatuwa ne gaskiya ina son shi ina maraba da shi. Allah ka ƙara mana buɗi na alheri, ka rufa mana asiri ka bamu yadda zamuyi mu samun mu riƙa sayan kayan fruit ana markaɗa mana ko kuma ana matse mana, ana haɗa mana lemu muna samu muna sha. Magana gaskiya ina shan ruwan 'ya'yan itatuwa. Yanzu ji nake da zan samu ruwan abarba, tatattu masu dansa sanyi kuma ba su zuba karyayi yawa sama sama. Da na samu irin haka da na cika cikina saboda ina so ina da buƙata amma kuma ina jin tsoro. Shi ya sa bana son shan su da yawa. Amma idan na sha ruwan 'ya'yan itatuwan nan, za ka ga ko farkawa bacci bana yi. Saboda ruwan 'ya'yan itatuwa yana da daɗi. Ba saka wani jagwalgwalo ba ko kuma wani tsofon littafi ko kuma wasu abubuwa marasa mahimmanci. To shi ya sa nake son ruwan 'ya'yan itatuwa musamman ruwan aful ko kuma ruwan mangwaro kai harma da ruwan gwaba. Amma gwabai ma kamar ban taɓa ban sha ban shan ta sosai. Shi ya sa ban dame da ita a wurin cikina ba. Da na zama da na samu ruwan 'ya'yan itatuwan nan da na sha da na cika cikina musamman ruwan abarba ko ruwan tataccen lemu shi ma ina so. Original ruwan tataccen lemu idan na samu ina so. Shi ma dai zamu ƙara gwada wa mu gani in Allah ya taimake ta. Sai ki ga ta kawo mun ruwan 'ya'yan itatuwan nan da zan samu in sha in cika cikina masu sanyi. Amma sanyin ruwan 'ya'yan itatuwan da Allah ka, ka saka sanyin da zai, zai, kar a saka sanyin da zai zo ya dame ni har ya sa in kasa sha. Shi ya sa nake so sanyin na ruwan 'ya'yan itatuwa ya kasance kaɗan kaɗan karyayi yawa. Duk da dai wani lokaci shi ma ina son ruwan, ruwan mangwaro. To kinga wallahi kar kuda mu ina son ruwan 'ya'yan itatuwa.